Kana ajiye kwafin bayanan ku? Eh dole ne don yana da mahimmanci. Idan ban ajiye ba, wani lokacin da nake bukatan su bazan iya samu su kuma ba. Kuma ya zama dole ne in ajiye su domin idan na bukatan su nakan same su.

Kana ciza farce, eh ina cize farce. Na iya ƙoƙari na inbar ciza farce amma ban iya ba. Ya fara mun loƙacin da nake yaro ni, amma yanzu da na girma ina son bari kuma ga shi ban iya bari ba.

Kana amfani da matashin wuya? Eh, nakan amfani da matashin wuya. Matashin wuya yana da mahimmanci domin yakan tsare ni daga mugayen mutanen da suke yi amfani da, eh, intanet.

So nawa kake yanka farce? Gaskiya ina yanka farce na, lokacin da farce ya girma shine nakan yanka farce. Amma in zauna haka in tashi wai zan yanka farce gaskiya bana yi. Sai farce ya girma ka mayi yanka ta.

Me ka ke yi da raguwar abinci? Mutane da yawa, sukan zubar da raguwar abinci amma a gidanmu ba mu zuba wa. Mu kan duma raguwar abinci, mu sake ci. Abin da mu ke yi ke nan, da raguwar abinci.

So nawa kuke yin taro a mako? Gaskiya ba ma yin taro a mako. Mu kan yi taro a wata. So wani lokaci mu kan yi sau biyu, wani lokaci zamu yi so ɗaya. Amma idan a mako ne ba mua yin taro.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Yanzu haka ni ke zama a birni, ba mu yi amfani da ruwan rijiya. Amma idan na je ƙauye inda babu, eh, ruwan baho, na kan yi amfani da ruwan rijiya a ƙauye.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Nakan yi amfani da wayana kawani lokaci. Sai dai lokacin da ina da wani abin da yake da muhimmanci wanda ba zai buƙata in yi amfani da waya ba. Lokacin ne nakan kashe wayana ko kuwa in sa ta a flight mode domin in samu na tsatstsan lokacin in yi abin da yake gabana.

Wane lokaci na shekara kake fi so? Na fi so lokocin rani domin lokocin rani ba'a yin ruwan sama. Mutum yakan yi abubuwa, mutum yakan je inde ya kamata kuma inde yek-yakamata so ya je ba wani matsala. Da kuma lokacin buki ne na shekara kuma lokacin Krisimeti ne. Shi yasa ina son wannan lokacin.

Kana lullube da bargo? Eh, ina lullube da bargo domin ni ba na son sanyi. Ni da sanyi gaskiya ba mu sadu. So ni ba na son sanyi, nakan lullube da bargo. Idan na ji wani sanyi ko kaɗan ne, nakan shiga cikin bargo na.

Rubutunka yana da kyau. Eh rubutuna yana da kyau a ganina kenan fa. Amma wasu sukan ce rubutuna ba ya da kyau amma mutane da yawa suna jin sha'awan rubutuna kuma sun ce rubutana yana da kyau. Saɗai kaɗan ma daga cikin mutane su suka ce wai rubutuna ba shi da kyau.

Wane gudu na fanka ka ke fi so? Gaskiya ni ina son fanka wanda yana gudu mai kyau kuma yana ba da iska mai kyau. Ko wane fanka, kamar fanka kamar binaton da kuma OX, wannan fanka suka ba ma mutum eh iska mai kyau kuma ina san su.